Ni ba na sanya agogo a hannu, amma dai ina da agogo da yawa a wurina. So dalilin ya sa shine ina yawo da wayana kowane lokaci, so ba amfanin duba time a agogo tunda dai ina nan tare da wayana. Amma dai agogon za ya sa shi ko don ado wata rana, amma ni dai yawanci lokaci ba na sawa.

Ni wallahi ban sa mani na taɓa yin tafa ba amma mutane da yawa dai sukan iya yi. Ni ma nayi tunanin zan fara amma dai ban fara ba. To ko zuwa gobe ko jibi dai zan yi koƙarin in fara yin tafa amma dai yana da mahimmanci? Kuma abu ne wanda mutane da yawa suke yi a cikin zaman unguwa ko kuwa zaman gari.

To ni dalibi ne ina karatu a university ina son zama likita. Saboda haka ko wani rana mukan shiga asibiti zamu je muna ganin marasa lafiya. Saboda haka muna yawo. So ina tafiya a gaskiya sosai. Maybe ace an hada gaba ki daya zai kai irin kilomita guda biyu. Amma watarana in na fita yawo ina iya kai ko kilomita uku ko kilomita huɗu a rana daya.

Ina iya kallon madubi kamar sau uku a rana. Da safe in na tashi na yi wanka, in zan shiga asibiti ina duba madubi, da rana in zan je aji da rana ina duba madubi, da kuma da yamma in zan fita jan yi karatu ina iya duban madubi. Sannan kuma baya in na yi aski ko in na aske gemu na ina iya duba madubi. Amma ban cika duba madubi sosai haka ba.

Ina sanya safa sosai amma ba kullum ba. Yanzu ma da ina maganan nan akwai safa a kafana. Domin wurin da muke in akwai soro da yawa. So in ba ka sa safa ba za su iya suna cizon ka. Da kuma watarana akwai sanyi. Muna fitan karatu dole ne mu sa safa domin mu keɓe kanmu daga sanyi da kuma daga cizon soro.

Wurin aikin mu cikin asibiti ne, babba ne. Akwai wurin cin abinci, akwai wurin kallon marasa lafiya, akwai wurin hutawa har da wurin yin bille akwai. Akwai inda za ka je ka zauna kaɗan shakata, akwai wurin da za a parking motoci. Babba ne sosai, akwai wurare daban daban, ɓangare daban daban da gidajen sama da yawa.

Eh ni ina son lullube da bargo ko a sanyi ko a zafi. Ina son yin lullube da bargo. Na saba ne tun ina yaro na fara yi, kuma har yanzu a babba nama na saba yi. Bargo na kullum yana nan a kusa da ni. Abokanai na ma yanzu dukan su na koya musu aiki da lullubin. Wata rana zan kunna fanka, amma kuma zan sake shiga lullube. So abun da na saba yi ne.

Gaskiya bana motsa jiki kullum, amma yau da safe ma da ina wanka na ce na son fara domin na gan jikina ya karu sosai. Kayana man har ina sa suna matse ni. Saboda haka na ce kowane rana idan samu ko awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ina fita ina motsa jiki. Ina ɗaga ƙarfe ko ina yin gudu in samu in rage jikina ya zama daidai.

Ni na fi zuwan biki kaman aure domin zai je a yi rawa da kuma ban saba zuwan aure ba a da. To yanzu da na girma sai na ga kamar ya kamata in fara zuwa aure. Saboda haka na so ina so ina zuwan gun bikin aure sosai domin ban saba zuwa ba. Ina son kalla yadda ake rawa da kuma yadda ake yin abubuwan, watarana ma ina so a gayyace ni in je.

Dayanma, dayanma ina yin karatu, yanzu war haka ma ina recording nan kuma ina yin karatu. So ni ɗalibi ne, ina yin karatu kowane yamma. Aman kafin yin karatu zan yi wanka, zan, zan goge, zan wanke hakori na, zan wanke bakina, sai in sa kayana, in sa takalma na, in je class in yi karatu. Mata na kuma ban dafa abinci da sauri ba, ina ya dafa abinci da dare in shi kafin kwana.

Yadda nake koyan fasaha sabo shine ina amfani da waya. Akwai wayannan application da ake yi, za a kasasu a wayanka sai ka koya fasaha da su. Akwai wani misali ana kiranshi Duolingo, ina aiki da shi da kuma wata rana zan nema dictionary na wancan yaren sai in nema ina rubuta kalmomin da na koya sabo a ciki da kuma ma'anansu.

Eh ina jurewa barkono mai yaji. Ni ina son yaji sosai. In har na dafa abinci ma kafi inci ina iya kara yaji a ciki da kuma ina cin garau-garau sosai. So ina so ina sa yaji mai zafi. Daga gida ma ina ce wa mahaifiya na, ta dakamun barƙono, kanana mai zafi, a kawo mun shi zuwa makaranta in zo ina sa a cikin abinci.

Akwai wani gidan abinci a cikin asibitin da muke aiki ana kira da shi Zantex. Na fi son cin abinci a can ko da cike abincinsu akwai sada, amma dai yana da yawa kuma yana da daɗi. Suna ɗoka lokaci su gyara shi da kyau, kuma suna sa su aleyahu a ciki, suna sa abubuwan yin kamshi a ciki. Kuma za su sa shi a takewe kuma suna yin shi da tsafta.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta amma sai na sashi yayi haka. In har bana so yai haka, zan iya kashe wuran sai bai daidaita haske da kansa ba. Amma in har na kunna, duk lokacin da na shiga wuri mai haske da yawa zai kara haske, in na shiga wuri mai duhu sai zai rage hasken da ka shi. Wayana yana yi.

Ina so ne ina dafa ƙwai, in barshi ya dafu sosai kamar misalin mintoci guda sha takwas ko mintoci ashirin. Bana so na gama dafa ƙwai sai in gan cikin yana ruwa ruwa har yanzu bai dafu ba. Ina so ya yi ƙauri saboda haka ina barshi dadde ya ƙanwata. Sannan na gama zansha a ruwan sanyi domin na zo barewa ya barru da kyau, karya yazo ya naɓab barewa da asalin ƙwai'n.

Ni ina son zama kan kujara sai in aza kafana in sa shakan tebur domin hakan ya fimun dadi. Amma kafana ya gaji, na iya saukar da kafana. Bana bin ka'ida zama kan kujara wai za ka zauna da bayan ka kai ka zauna straight. Ni bana bin wa'incan. Ina zama ni kawai ɗuk yanda da na gaji ɗuk yanda da na ji kaman zai mun dadi.

Eh ƙwarai kuwa wayana yana cika ajiya. Akwai abubuwan da nake aiki da su a cikin wayan inda zan iya sa ya mun ajiya. Domin wayan da baya cika ajiya gaskiya ni bana so. Ina da abubuwa dayawa kamar su kallon bidiyo, ina jin waƙoƙi. Saboda haka ina buƙatan wayan da zai iya cika ajiya domin samun in sa abubuwan nan a cikinsu.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne kar ku yi karya wa juna da kuma duk lokacin da ɗayan ku na da matsala ku taimake shi. Ba wai abokanci ya zama daga baki kawai ni abokinka-ni abokin ka ba, amma lokacin da wani a cikin ku na da matsala ya kamata ku tashi ku haɗa hannu ku cire shi daga wancan matsalar da yake da shi.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Wurin aiki da ya kamata sai da horo domin wasu masu aiki gaskiya sai a hankali ba kowane yake aikin shi inda ya kamata ba. Saboda haka eh ana ba da horo idan har ka zo laiti ko ba ka gama aikin ka a lokacin da ya kamata ka gama ba ko ka yi tafiya ba ka faɗa cewa za ka yi tafiya ba. Ana iya ba da horo a wurin aiki kuma gaskiya abu ne mai kyau domin a samu a izantar da mutane su yi aikin su yadda ya kamata.

Wata rana ina yin aiki bayan lokaci amma ba kullum ba. In akwai aikin da nake kan yi, sai lokaci ya yi ban gama wancan aikin ba. Zanyi zona in gamasar da aiki na. Amma kuma har na gama aiki na dai dai akan lokaci, ba wai kuma sai in zo na in cigawa da aiki ba domin ya kamata nima in je gida in huta in yi wasu abubuwa.

Ina sanya hula kaman lokacin da akwai sanyi kuma zan fita waje in je inyi karatu. Ina son sanya hula domin ni ina da damuwan sanyi. In ban sanya hula ba, yanzu nan mura zai kama ni. Zan fara yoyon hanci kuma sai na nema magani insha. Saboda haka ina sanya hula sai kuma ina iya sa rigar sanyi watara na da safan kafa domin kar sanyi ya shige ni.

Gaskiya ya yi akwai mahimmanci ya kamata a daidaita aiki da rayuwa. Ni dai yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine zan bada lokacin ma aiki da kuma zan ba da lokaci ma rayuwa. Ba zan bari aiki ya shiga lokacin yin abun rayuwana ba saboda ban da aiki ya kamata wata rana ka huta, kayi magana da jama'a, ka zauna da iyalinka, ka samu ku tattauna, ka fita kayi abun da zai baka farin ciki da nishaɗi. Saboda haka ina iya samu in raba daga lokacin aiki da lokacin rayuwana kuma bana bari su shiga haƙƙin juna.

Gaskiya ni bana sanya bel kullum. Ni ba mai son, ba mai son sanya bel bane. In har wando na yana rake ni chap chap, to ban san akwai wani mahimmancin sa belt ba. Saboda haka, ba kullum ne nake sa bel ba. Sai dan har na sa wandon da fi yi ni babba, wandon zai na fadi wa, shine zan sa bel.

Muna ajiyan makullin mu akan windon ɗakin mu ne, in har mun fita sai mu buɗe windon, shi windon ana tura shi ne zai budu. Mun buɗe windon sai mu ajiye makullen sai mu tura windon ya kullu akan makullen. Amma dai muna tunanin mu samu ko kowa a ɗakin ya samu da makullinsa saboda mu daina ajiye makulli akan windo.

Eh, wurin aikinmu muna sa yunifom. Mun sa kayan mun da muka saɓa sawa, muka saɓa sawa daga gida sai mun sa wani farin riga a kai. Shine yunifom namu na wurin aiki. Wurin aikin cikin asibiti ne, so akwai muhimmanci ka bambanta kanka da kuma mutanen da sun zo marasa lafiya. Shi yasa muke sa yunifom ɗin da kuma don ka keɓe kanka daga wasu abubuwa.

Eh, ina son ya tunatarwa domin watarana abubuwa yana min yawa, in ban sa tunatarwan ba zan yaman ta. Kaman nazo daga aiki zai yiwu akwai abu na nake son yi, akwai abu na nake son karanta amma in bansa tunatarwa ba zan yaman ta saboda haka sai da tunatarwa in kuma yana taimake ni sosai.

Ni bana sanya tabarau. Na taɓa sa dai a da amma yanzu dai bana sawa domin ni bana da damuwan ido kuma ba wai rana yana damun ido na sosai bane. A kwanakin baya dai na taɓa sawa domin ado kawai amma ba wai domin akwai wani matsala ba. Amma dai zai yiwu a gaba zan iya inzo cigaba sawa kuma gaskiya abun suna da kyau suna shiga da wasu irin kayayyaki.

Eh ina iya hawan keke. Watara ina hawan mashin, watara ina hawan mota amma jima dai ban hau keke ba tun na zo makaranta. Amma lokacin da ina gida, ƙannena suna da keke. Watara ina iya hawan kekensu in fita zagayawa ko in je inyi wani aika. Ba na son hau mashin ko kuwa in taka da ƙafa.

Ni ina ajiye hotunan wayana a cikin memory card ko kuwa kan wayan. Amma dai har ina da hotuna masu muhimmanci, ina iya sa su a Google Drive na wa domin ko na canza waya, ƙarrr hotunan in rasa su. Duk lokacin da na ke so, zan iya samu in saukar da su. Amma dai yawancin hotunan kawai ina barin su a jikin wayan ne a cikin folder na.

In babu wutan lantarki watarana zan iya in yi bacci. Ko kuwa in fita waje in zauna in sha iska, in ɗauka wayana in buga gema gemai da a kai ko kuwa in ɗauka littafina in yi karatu. Amma da abun da na fi yi shine zan fita domin akwai zafi. In babu wutan lantarki fanka ba zai aiki ba so akwai zafi. Sai zan fita waje in sha iska yana danna wayana.

Gaskiya ni mama na ne na farko wanda tana kakkafa mini baya sannan kuma zan ce akwai yan'uwa na a ciki. Duk lokacin da na zo na nayi tunanin su, gaskiya ina jin kuzari in cigaba a karatun da nake yi da kuma aikina sannan kuma abokanai na da muke makaranta tare da su suma suna ƙaffafa min baya sannan kuma budurwa na ita ma tana ƙaffafa min baya da wasu ƴanuwa na dai na nisa suma suna taimako na.

Eh, tofa miyau abu ne ya kamata wanda za a yi shi ba a wurin da ake zama ba. Ina tofa miyau a ƙasa ne ba wayai cikin ɗaki ko kuwa a kan baranda ko a kan bene ba. A ƙasa sai in tushe shi da yashi ko kuwa da ƙura. Amma kuma wasu suna tofa miyau ko ta ina kawai ko a cikin mutane. Gaskiya hakan bai kamata ba. Ni ba na yin haka.

Eh yadda dai ina sasanta rikici a aiki shine zan kira wa mutanen da rikicin na faru a tsakaninsu. Zan ji maganan mutum ɗaya daga cikinsu shi kaɗai. Sannan in kira ɗaya in ji magananshi shi ma shi kaɗai. Sannan sai in kira su dukan su biyu. Umm daga maganansu da na ji sai zan gaya musu ga hanyar da ya kamata a sasanta matsalar nan abun da ya kamata su yi. In har wani damuwa ne wanda yake sa haka sai ane m yanda za'acire damuwa domin su samu su yi aiki tare.

Gaskiya ne ina iya bada barkwanci sosai. Barkwanci ne abu wanda ni nake so. Domin ba kullum ne ya kamata sai aiki sai aiki ko kuwa a zona ana yin abu gaba ki ɗaya ba dariya ba. Barkwanci abu ne mai mahimmanci a rayuwana kuma ni gaskiya ina yin sa sosai ina bada shi domin a samu ayi dariya, halafa a cikin jama'a.